Yadda nake tabbatar da ingancin aiki shine duk gurin da nake aiki da kuma duk aikin da zanyi. Kafin dai in fara zan zauna na in yi lissafi, in yi tunani. To wannan aiki mene a ke nema wurina? Ya ake so in yi aikin nan? Mene zan iya sa a cikin aikin nan wanda zai sa aikin yayi ma'ana? Mene zan iya yi daban da wasu mutane wanda zai sa aikin nan yayi kyau? Sai kuma zan zauna in fitar ga abun da zanyi, ga abun da zanyi, ga abun da bazanyi ba domin aikin nan ya tafi yadda yakamata. Sai zan je in tam tambayoyi. Zan tambaya wanda suka gabace ni da kuma wanda suna sama na a wurin aiki in har suna da shawarwari da zasu bani sai su ban shawara. Su zasu gaya mun kaman su lokacin da suka yi nasu aiki, ga abun da suka yi, ga abun da suka yi wanda ya tabbatar mun da inganci a cikin aikin da suka yi. Ni kuma sai in koya daga wurin su. Wata rana kuma zan iya neman mutum ya taimake ni ko dai bai fi ni a matsayi ba amma na ga kamar aikin zai mun yawa, zan iya tambayar sa wurin muyi aikin nan tare. Wani abu mai muhimmanci a cikin aiki shine a raba aiki a cikin mutane. Ba wai kai kaɗai kace zakayi aikin duka ba. In har akwai aikin da kana gan kamar ya fi ƙarfin ka sai ka nema wani yayi taimake ka. Abun da ni nake yi kenan. Zan iya yin magana ma wa'yanda suna ƙasada ni ko kuma wa'yanda suna sama dani in ce dai ga ina da aikin nan kuma kaman aikin nan gaskiya yayi nauyi sosai a kai na. Ina so su taimaka mini da kuma kafin su fara aiki in zan gaya musu ga abun da dai muna so mu samu burin sa a ƙarshen wannan aikin. Kuma kullum in har ana kan aikin bayan ko wanne mako zan na tambaya, ina gani to fa mu muna samu, muna cimma burin mu ne a aikin nan ko kuwa aikin baya tafiya yanda yakamata. In har yana tafiya yadda yakamata to sai godiya. In baya tafiya yanda yakamata kuma sai mu zauna muyi tunani, mu nema me yasa, mene dalili wanda yasa aikin nan baya tafiya yadda yakamata. In mun samu damuwan to sai mu nema hanyar da zamu yi mu cire wannan damuwan domin mu tabbatar cewa aikin nan ya zama da inganci.

Kwarai kuwa ina yin bacci da rana. Da de bacci da rana yana bani wahala. Ni mutumi ne wanda nafi son yin bacci da dare. In naje gun aiki na dawo ko kuwa in naje makaranta na dawo, lokacin da yan uwana za suna bacci ko mutanen ɗakina suna bacci ko yan ajina suyi bacci, ni zan zauna ina da danne-dannen waya ko ina da danne-dannen kwamfuta domin ban saba da bacci rana ba. Amma da na zauna nayi lissafi na duba cewa baccin ranar nan yana da muhimmanci. In har zan iya samu ko awa daya ko awanni biyu da rana in yi bacci to zai taimake ni da dare in samu in yi karatu ko kuwa in yi abubuwan aiki domin bacci ba zai dame ni sosai a wancan lokacin ba. Amma har na zauna da rana ban yi bacci ba, ina da danne-dannen waya ko da danne-dannen kwamfuta ko kuwa na tafi yawo to in na zo da dare ina son yi karatu ko yin wani aiki, zan gan fa! Bacci yana damuna sosai. Kuma yanzu karatun da nake yi gaskiya abun ya zama da matsi sosai. In mun fita karfe takwas na safe, wata rana sai karfe ɗaya na rana zamu zo. Kuma mun zo karfe ɗayan nan zamu sake fita karfe biyu sai mu zo karfe uku. In har ba ka samu ka yi bacci da rana ba to in ka zo da dare kana so ka yi karatu, gaskiya bacci zai dame ka kuma abun ba zai tafi yanda keso ba. Da na zauna nayi tunani haka sai nayi ƙoƙari na fara yin bacci da rana kenan. Kamar yau ma na dan yin bacci da rana kuma na ji daɗin bacci sosai domin yanzu ma har karfe ɗayan daren nan, ido na a buɗe kuma bana jin bacci. Na san dai a ce da ban yi bacci da rana ba, da war haka bacci zai cika ido na sosai. Amma baccin ranan ne ya sa har yanzu ina nan ido na biyu a buɗe.

To ni dai sa hannuna ba wai yana da wahala sosai ba. Amma dai na ta-caccanja sa hannuna sau da yawa. Lokacin da ina girma, na fara sa hannu daban. Lokacin da ina makarantan da ake ce da shi firamari, sa hannuna daban. Da na zo na shiga makarantar sakandare, sa hannuna daban. Da na zo zan buɗe banki, sa hannuna daban. Kuma mama ta ce tace in canja sa hannuna. Domin sa hannun da na fara aiki da shi, zan ce lokacin ba na da wayo sosai. Ina gan lokacin bai fi na wani shekaru goma ba ne, kawai na sa hannun ne. Daga baya da na zo na girma, sai na nema sa hannun da nake so. Kuma sa hannun da nake so, mm, na kokuwa ne daga wurin malaman mu a makaranta lokacin. Sa hannun na da tsayi sosai kuma gaskiya mun kyau. Amma da mama ta ta gani ta ce, "Kai ba ta son irin sa hannun nan." Domin ita, ta zo tana samu damuwa da bankinta a wurin aiki. Domin damuwan suna da damuwan sa hannu. Shine ta ce mun in nema sa hannun da ba shi da wahala wanda barai kawo damuwa a wurin aiki ko kuwa a makaranta ba. Shine to na, bar aiki da wancan sa hannun, na nema wani sa hannu mai sauƙi. Amma shi sa hannun da nake aiki da shi yanzu ma, yana da kyau. Na ɗauka sunana ne da sunan babana na haɗa, sai na hahaɗa da wasu abubuwa. Shine na samu sa hannun. Amma dai wata rana na zo na, ina tunawa da wancan sa hannun da na fara aiki da shi a farko, kafin mama na ta hana ni aiki da shi. Don gaskiya kuwa yana da kyau sosai.

Rana je ina iya kallon wayana kaman a ce na awa biyar zuwa awa goma. Lokacin da bana da aikin yi, aiki bai da yawa, damuwar makaranta basa da yawa. To wata rana ina iya kai har awa goma ina kallon wayana. Zan shiga yanar gizo in duba abubuwa, zan shiga wata app mai suna TikTok in kalla bidiyo. Wata rana zan kalla fim duka a kan wayan sai in anyi karatu kaɗan kuma. Amma yanzu da abubuwan makaranta suna nan da yawa kuma aiki ma na nan da yawa, to bana zama sosai a kan wayana. Ba ya fin a ce awa uku zuwa awa huɗu a rana. Amma dun wannan abun neman kuɗi zan keyi ba ma. To inaga war haka da na aje wayana ina karatu ko kuwa ina bacci. Gaskiya bai kamata mutum yana ɓata lokaci sosai yana kallon waya ba. In ba dai abun da mutum yana ya kan wayan abincin gaba ne ko abun aiki ko abun makaranta ba. Amma yanzu dai mutane dayawa gaskiya suna ɓata lokaci sosai a kan waya. Zaka ga mutum zai zauna daga safe har yamma a kan waya, yana kallon waya. Ba wai kuɗi yake samuwa ba kuma ba zai je abun da zai taimake shi ba. Gaskiya zuwa, zuwan yanar gizo abu mai kyau ne amma kuma yanar gizo ya ɓata mutane dayawa. Domin lokacin da mutane suke ɓata suna kallon waya da shi, da ace sun karanta takardu ne ko sun fara kasuwanci gaskiya da sun yi nisa a cike. Ni ma dai a da haka nake amma yanzu dai na daina. Ina son fara kallon wayana a ce irin awanni biyun zuwa awanni uku sai sauran lokacin kuma in yi abun da zai taimake ni a rayuwana. Ba wai kullum ne kawai mutum zai na ganin waya ba. Rayuwa ya fi kallon waya.

Ni dai na fi son burodi wanda ake sayan shi a yanke yanke. Bana son burodin da ba yanka ba. Ina son yankyakin burodi, wato wanda ake cewa da shi sliced bread kamar na turai ke nan. Amma kuma in har kana so ka ci burodin a ci da wani abu ne kamar da miya to wanda ba yanka ba ya fi daɗi. Duka dai ya dangantaka a kan dome ne nake son cin burodin. Wata rana zan je siya wanda ba yanka ba, wata rana kuma zan je siya burodin da aka yanka. Kuma ni ina son burodi dai wanda shi yana da kamshi sosai. Wasu mutane masu yin burodin ba sa yin shi yadda ya kamata. Za su yi burodi ba daɗi, suga bai ji ba kuma ba ya kamshi. Kawai zai zama kamar kana cin dusan fulawa ne. Gaskiya hakan bai kamata ba. Ya kamata dai biredi ya zama da kamshi kuma ya ji madara sosai, ya ji suga sosai, ya ji ɗanɗano sosai saboda in har kana cin shi ya zama da daɗi sosai. Amma wasu mutane kawai za su yi shi kamar sun kwaɓa fulawa da ruwa ne kawai. Kuma nan inda nake zama gaskiya samun burodi mai kyau akwai matsala. Amma dai mun yi sa'a wata rana ba shine za su kawo mana burodin da yake da kyau. Amma in ba haka ba. Irin burodin da suke kawowa cikin makarantar mu gaskiya ba burodi masu daɗi ba ne. In kagan ɗalibai suna cin burodin to kawai muna managing ne ba wai muna son cin burodin ba. Ni ma gaskiya bana son cin burodin. Gara wata rana na samu lokaci shine zan fita in je siya burodi a waje. Dome ina gan hakan zai fi mun kafin zauna a cike ina siyan burodin da ba daɗi.

Yanzu dai ni ba na kunna kendar a gida, amma da da muna yara ina kunna kendar a gida. Dalilin shi ne lokacin da muna yara, inda muke zama babu wutan lantarki sosai. Saboda haka ina aiki da fitilla ko kuwa da wuta na kendar. Amma yanzu inda nake zama akwai wutan lantarki, saboda haka ba amfanin kunna kendar. A cikin rana gaba ki ɗaya, bai wuce a ɗauke wutan lantarki in kamar na mintoci kaɗan ba sai za a sake a kawo. Ina ga nin na manta ma yaushe na kalla kendir a wurin mutum ko kuwa a shago. Dun yanzu gaskiya zamani ya canza, akwai wutan lantarki. In ba wutan lantarki ma ana aiki da toci mai aiki da caji. Kawai zaka sa batiri a ciki sai zai haska maka wuta. Amma dai kendir kam ban san dai ko wasu suna amfani da shi ba. Amma ni kam gaskiya na jima ban yi amfani da shi ba. Lokacin da muke yara dai mun yi amfani da shi sosai. Ban da amfanin wuta ma wata rana muna wasa da wutan kendir in. Kendir in kuma gaskiya yana da amfani sosai. Ya taimaka ma mutane da yawa. Amma dai sai godiya inda muke zaman, wutan lantarki ɗaya yana taimaka mana sosai. Kuma ba wai muna biya ba ne. Domin mu ɗalibai ne ƴan makaranta. Wutan lantarki ɗin kyauta ne. Kawai za mu biya kuɗin aiki dubu ashirin da biyar a shekara, in mun biya wan can ɗin, shi ke nan akwai wuta. Saboda haka ba sai ka siya kendir ba, ba sai ka kunna kendir a gida ba. Wutan lantarki ɗin zai isa ka yi duka abin da ka ke da shi, har da dafa abinci, har da karatu, har da gugan kaya da suransu.

To dai a wurin aiki ne ina cin abincin da kowa na ci ne. Ana dafa mana abinci a wurin aiki saboda haka in na zo gun aiki abincin da aka dafa wanda kowa da kowa zai ci shine ni abincin da nake ci. Amma kuma har irin kwanaki ne wanda ana dafa abu daban daban to ni dai na fi son cin shinkafa a gun aiki ko kuwa wata rana zan ci taliya. Bana son cin tuwo domin in na ci tuwo yana sa jiki nayi nauyi sosai. In ciki na akoshi sosai kuma na ji nauyi to aiki gaskiya baya tafiya daidai. Amma har na ci abu kamar shinkafa ne ɗan kaɗan da nama to bazan ji nauyi sosai ba kuma zan ɗan koshi aikina zai tafi daidai. Wata rana kuma muna da matsala a wurin aiki ko kuwa ba kudi da yawa ba a iya samu a dafa abinci a gun aiki in ina iya dafa abinci da kai na daga gida zan zo da abincin zan sashi a kula ko in nemi roba in zuba a ciki in zo aiki da shi. Domin gaskiya ne ba mai son siyan abinci ba ne in har na dafa abinci a gida in har na ci da yamma in ya kwana zan iya sashi a kula in zo gun aiki da shi. Amma dai in har a wurin aiki na ka yi abinci to ba sai na zo da nawa daga gida ba kawai zan ci wanda aka yi a wurin aiki ne. Ko da shike kuma na ci ne bana son tuwo amma dai in har wurin aiki aka yi tuwo kuma shi kaɗai ne abun da aka yi to baya da na iya dole ne kawai in ci tuwon. Amma dai ba zan ci shi da yawa ba domin kar in yi nauyi ya zo yahana ni aiki ko kuwa ya sa ni bacci. Wata rana kuma ana iya barin mun mu ɗauka tuwon mu tafi gida da shi in har an bar mu to zan raba tuwon kashi biyu zan ci rabi rabin kuma zan koma da shi bayan na gama aiki in je in ci ko da yamma haka. Kagan yana taimake ni ke nan baran sake dafa abinci a wancan ranan ba.

Wace launi ni nafi so? Gaskiya na ji daɗin tambayan nan. Ina jira dama ku tambaye ni wannan tambaya. To ni dai na fi son launi fari da launi baki. Mutane suna ce cewa baya ka so launi guda biyu ba, wai dole sai da mutum ya zaɓa launi ɗaya. Gaskiya ni kam na ƙasa zaɓa launi ɗaya. Launi biyun nan sune nafi so, baki da kuma fari. Ko kwan za a haɗa baki da fari a wuri ɗaya launin da zai bada shi ma nake so. Domin yanzu yawancin kayana bakaken kaya ne da kuma fararen kaya. Akwai wani rigar da nake sawa, kalan sa fari ne. Kullum mutane za suna gani na da wancan farin kaya. Sai suna cewa “Ni kam baka canza kayan nan ne? Kullum muna ganinka da wannan farin kaya.” Ba su san cewa kawai ina da fararen rigunan da yawa ba ne. Da kuma bakaken riguna ma ina son su. Ina so lokacin da na gina gidana ma zan fenta gidana da launi baki da kuma launi fari. Gaskiya ina gan guda biyun nan sune suka fi min kyau. Tun ina yaro ne wannan launi guda biyu sune na zaɓa. Wanda nake so sosai. Ko zan siya motoci ma za su zama ko launi baki ko launi fari. Wasu kuma basa son baki da fari. Ban san me ya faru ba. Ni kuma gaskiya launin suna burge ni sosai. Ko na je kasuwa ma yanzu in har zan siya ko bayan waya ko cajan kwamfuta ko wani na'ura, ni dai ina siyan baki ne. Ko kunje gun aikin mu a wurin aikina yanzu, kujeran zamana da teburi na gaba kiɗiya launi baki ne da kuma da wasu wurare akai akwai launi fari. Ko alƙalamin da nake rubutu dashi ina aiki da mai launi baki ne. Domin ni gaskiya bakin launi yana burge ni.

To ni dai ba na da lokaci guda ɗaya wanda ina wanke kayayyaki na. Lokacin da nake wanke kayayyaki na ya danganta da yanayin aiki na da kuma yanayin karatu na. In har a ce a wannan mako aiki in suna nan da yawa, to ba zan samu lokaci in yi wanki a cikin tsakiyan mako ko farin mako ba. To ka gan cewa yanzu zan bar wankin nan ya zama sai a ƙarshen mako. Domin ina da kayayyaki da yawa wanda zan iya sa daga farkon mako zuwa ƙarshen mako. Amma ba wai ni irin mutum ne wanda yake so yana tara kaya mai datti ba. Domin an girmar da mu a gida cewa in har mun cire kaya mai datti mu wanke. Haka ne mamar mu ta koyar da mu. In har za mu yi wanka in mun cire kaya sai mu wanke shi ƙafin mu sa wa ni. Amma yanzu da na girma, nazo na fara aiki, ina zuwa babban makaranta gaskiya babu lokaci. Saboda haka wata rana ya zama dole ne in tara kayan zuwa ƙarshen mako ƙafin in wanke su. Wata rana a ƙarshen mako zai yu bana da lokaci kaman in har ina so in rubuta jarrabawa sai dai in zo in kwashe kayan in ba ma masu wankin kuɗi. Damuwanka da masu wankin kuɗin dai shine wata rana basa wankewa mai kyau ko kuwa za su hada kayan ka da kayan wani da ban. Kuma ba kowane yana so a hada kayan shi da kayan wani da ban ba. Shi ne damuwan masu wankin. Amma dai in har akwai wanda na saɓa da shi zan iya bashi zai je ya wanke mun tas yanda nake so. Wata rana kuma in har karatun ba sosai ba kuma babu aiki sosai to ko a tsakiyan mako zan iya rage wanki in. Amma dai yanda abu tafiya yanzu shine gaskiya babu lokaci. Wanki na ina yin shi a ƙarshen mako ne, wata rana ranan Juma'a wata rana kuma ranan Asabar. Ko da shike ni ba mai tattara kaya ba ne. Wankin baya zama da yawa sosai. A cikin awa ɗaya ma ko awanni ɗaya da rabi zan iya gama wanki gabaƙi daya. Sai dai ko a ce ina son wanke manya manyan kaya da zanin gado na ko kuwa da labulen ɗaki na shine zai sa in dade a wankin. Inba haka ba wankin baya dadewa. Don kayayyaki na kaɗan ne bana da kayayyaki da yawa.

Ni dai ina fi son naman akuya. Mutane da yawa basa son naman akuya domin suna ce yana kawo sadauri ko kuwa yana fifitar da abubuwa a fiska ko kuwa yana kawo wasu cuta. Amma ni dai gaskiya naman akuya ya fi mun dadi. Akuya ma ina son naman bunsuru. Ba wai bana cin wasu namomi ba. Ina cin kaza, ina cin naman rago, ina cin naman shanu har da naman kare ma nake son fara ci. Maciji ma nake son fara ci har da kwaɓɓu ma da dodon koɗi in har an bani zan ci. Amma ni dai naman da na fi so shine naman akuya. Kifi ma ina iya ci sai dai matsalar shine duk yanda nake son naman akuya nan na jima ban ci naman akuya ba. Domin gaskiya a yanzu bana da kuɗi. Waya na ya ɓace kwanakin baya duk kuɗin da nake da shi na ɗauka na je na siya waya. Saboda haka gaskiya yanzu in ba waya tan da a wuri na ba babu wani kuɗi sosai a wuri na. Kuma abubuwa sun yi tsada, nama ma ya yi tsada shi ya sa gaskiya na dadde ban ci naman akuya ba. Amma dai in na gama makaranta kuɗi ya fara shiga sosai a wurin aiki to zan koma cin naman akuya. Ko da shike wasu sun ce akwai namomin da yafi na akuya sosai watakila in nayi tafiya na bar inda nake zan je in gani in fara ci. Watakila ma zan canja daga naman akuya zan nemi wani sabon nama wanda shi ne zai fi mun naman da na fi so. Amma yanzu dai gaskiya naman akuya ne na fi so. Akuya ma ya zama bunsuru sai a yi shi da barkono sosai ya yi zafi a yayyanka albasa a kai a soya shi. Haka ne ni na fi son namana, naman akuya soyayye da yaji a kai.

Kai, na ji daɗin tambayan nan sosai. Ni mutumi ne wanda baya bacci da sauri. Saboda haka ina shan shayi sosai kuma ina shan kofi sosai. Amma yanzu tambayan nan a cikin kofi da shayi wanne na fi so? To ni dai ina shan shayi amma bai kai yadda nake shan kofi ba. Na fi son kofi shine an san kofi yana mun daɗi sosai amma masalan ɗaya ne kofi yana da sada amma abun yin shayi bai da sada. Ganyan shayi bai da sada shi yasa kwanan nan ina yin shayi sosai. Dukansu biyu dai suna hana ni bacci in ina son yin karatu ko ina son kalla fim ko ina son yi wani abu dai da dare kuma bana son yi bacci. Zanyi sha shayi ko kofi dukansu biyu za su hana ni bacci. Amma in dai daɗi a baki ne mini ko kuwa wanda ni na fi so to gaskiya kofi ne. Matsalar dai shine kuɗin. Shi ganyan shayi baya fi naira talatin ko naira arba'in amma shi kofi yana kai ɗari biyu ko kuwa ɗari biyu da hamsin. Saboda haka kawai da ni yanzu ina shan shayi ne amma irin kwanake wata rana in na samu kuɗi sosai ina iya siya kofi domin in sha. Domin kofin yafi mun daɗi kuma ina gan shi yafi mun aiki koda cike da shayin shi ma yana aiki sosai. Wata rana ma ko ba don bacci ba haka kawai zan ji kaman kai ya kamata fa in sha kofi ko kuwa sha shayi. Za ka gandasafi na tashi daga bacci sai kawai in je siya kofi in zo hala ina sha. Kawai ni na so abun ne yana mun daɗi sosai kuma duk lokacin da na sha zan ji idona sun buɗu da kyau dukan abun da nake yi zan sa hankali na a kai in yi shi yanda ya kamata.

Wato dai a kayan cici-cici da ni na fi so, ina gan zai zama soyayyen gyada da kuma kuli-kuli. Wato karago kenan. Ina son soyayyen gyada sosai ba kaɗan ba, amman ba wai ba na cin wasu kayan cici-cici ba. Ina cin su biskit, ina cin su donut, ina cin su abubuwa daban-daban dai. Amma dai wanda ya fi mini a ganina shine soyayyen gyada. Gyadan ma a nemi wanda ya ji gishiri da kyau, a yi shi kaman mandawa, a soya shi da ƙasa, sai a cire ƙasan, sai a ɓare bayan a bar shi haka gyada. To wannan in har ina karatu wata rana ko ina kallon fim, zan iya ina ci ina kallon fim ko ina karatu. Ni mutum ne wanda nake so dai a kulla yomi bakina yana motsawa, ina ɗan tauna wani abu. To ina gan gyadan dai ya fi mun. Ina ɗan tauna shekar ina karatu ko ina wani abu. Wata rana kuma in har ban samu lokacin dafa abinci ba, zan iya in jika gari. In na jika garin, ana iya sa gyada a ciki. In na sa gyadan a cikin garin, za ka gan zai yi daɗi sosai. Kuma shi gyada yana da kyau ma jiki, yana sa jiki ya mulmule mutum yayi kyau. Sai dai matsalan shi ne in har kana cin gyadan da yawa, wasu suna cewa zai iya fitar ma da abubuwa a fiska ko kuwa ya sa kayi jiki sosai. Amma ni dai ban gan duk wa'inan illoli ba. Kuma gaskiya ne ina son gyada sosai. Kuli-kuli ma wani abu ne wannan nake so, amma damuwan shi ne inda nake ba a cika samu kuli-kuli. Amma wata rana dai ina gaya wa ja tu mata ta tura mun kuli-kulin daga gida in za su tura mun da kayan abinci. Yanzu kaman haka ma shekaran jiya sun tura mun kuli-kulin da yawa. Shi ne ma abun da na taci jiya domin ban dafa abinci jiya ba. Gyadan dai ba su mun ba, amma dai za su mun. Domin sun san a cikin duk kayan cici-cicin da nake so, gyadan ne ya fi mun muhimmanci.

Ina da takalma dai sun kai kaman guda shida haka. Hakamma basu da yawa. Lokacin da ina makaranta, ƙaramin makaranta kafin shiga babban makaranta, ina da takalma sun kai goma sha. Domin lokacin gaskiya kawai muna so mu nuna cewa ai mu babban, mu babban gayu ne. Ina son nuna cewa ai ni babban yaro ne, cewa ina da kuɗi, cewa gaskiya na iya fita mai kyau. Da kuma lokacin akwai ƴan mata. Saboda haka duk kuɗin da na samu zan je in siya takalma da shi in zo in ajiye. Kullum ma a tura mun kuɗi gashi ka siya abinci, zance kai babu, zan zauna da yunwa in je in siya takalma. A lokacin ina da takalma daban daban masu kyau kyau. Akwai ranar da na shiga wayana ina duba hotunana na baya baya, sai na gan su hotunan takalmin da nake sa a lokacin. Amman da na zo na shiga babban makaranta, na zo na bar tunanin duk wayannan abubuwan. Ina gan kaman tara takalman da nake yi a lokacin, yaren ta ne. Ba wai dai tara takalma ba kyau ba. Ko kai babba ne ma in kana da kuɗi zaka iya kana siyan takalma. Amma a lokacin ina gan kaman abu ne wanda dole in yi, amma dai ba abu bane wanda ya zama tabbas ko kuwa dole sai an yi sa. Yanzu dai in na samu kuɗin da bana aiki da shi, to shine zan je in cire in siya takalma. Bayan na gama biyan bukatun da nike da shi. Amman har akwai bukatu a ƙasa, gaskiya bazan cire kuɗi in je in siya takalma da shi ba. A da ne nake yin wancan. Yanzu dai takalma na kaman guda shida ne. Wannan nake zuwa wurin aiki da shi da kuma wanda nake zuwa makaranta da shi in je in yi karatu. Takalman da a kafano ma yanzu ina gan sun kai shekaru huɗu. Tun gaskiya suna da ƙarfi kuma sun mun kokari.

Amfani da waya na dai baida lamba wanda nake yi da shi a rana. Kawai dai in har ina son yin amfani da shi ko bukata ya tashi, shine kawai zan ɗauka in yi abun da nake son yi da shi. Amma dai ina amfani da waya na sosai domin akwai abubuwan aiki a kai kuma akwai abubuwan makaranta a kai. In har ina son in yi karatu, ina yi da waya na. In ina son shiga yanar gizo in duba wani abu, ina yi da waya na. In har ina son yin abun neman kuɗi, ina yi da waya na. Saboda haka gaskiya ban san so nawa ne-- bazan iya faɗa so nawa ne ina aiki da waya na a rana ba. Abun da zan iya faɗa dai shine ina aiki da waya na sosai. Amma dai in har kuna tambaya kamar so nawa zan iya cire waya na in buɗe ace zan yi wani abu da shi, to gaskiya a rana fa zai kai so talatin haka ko kuwa so hamsin. Kuma in har kuna so san awannin da nake yi akan waya na, to yana iya kai awa biyar zuwa awa goma. Amma dai ba wai abun da nake yin ba abu marasa muhimmanci bane. Abun da nake yi a waya wai na kwanan nan abu masu muhimmanci ne. Na manta ma yaushe wai na ɗauka waya na, na shiga ina hawan yanar gizo ina ganin abun da ba za su kawo mun kuɗi ko ba za su taimake ni in karatu na ba. Yanzu dai bana da lokacin yin wa'incan. In na je na ɗauka waya na, na kunna to ina yin abun aiki ne ko kuwa abun da ya shafe batun bokona ko kuwa abun da ya shafe abun da zai ƙara ni gaba. Ba wai kawai in ɗauka ina kallon fim ko in je ina yin abun da ba shi ba. A rana dai ina amfani da shi sosai. Wannan kam shine gaskiyar magana.

Gaskiya dai ba kowane sakonine yana bukatan sa hannu na ba. Amma dai waɗanda suna bukatan sa hannu na to ina yi musu. Wata rana sakon kawai ba wani abu ne sosai mai mahimmanci ba, ko kana so a canja wani abu ne, ko kuwa kawai kana so ka gaya ma mutumin da kuke aiki tare da shi cewa kana so ka canja wani abu a wurin aiki, ko kuwa kana so ka faɗa cewa ba za ka samu ka zo aiki ba. To irin waɗannan ƙananan abubuwan ba sai na sa hannu a kai ba. Amma kuma in har irin sakon ne mai mahimmanci sosai to ba inda za a ce da ka rubuta sako ko wasiƙa mai mahimmanci baka sa hannu ba. Indai abu ne wanda dai ya ƙunshe kuɗi. Akwai maganan kuɗi a ciki, akwai maganan babban aiki a ciki kuma abu ne wanda za a iya a zo a tambaya wannan sakon daga wurin waye ya zo, ko kuwa abu ne wanda ana so a yi shi da sauri, ko kuwa abu ne wanda ana so a yi shi domin a samu cigaba a wurin aiki. To duk irin abubuwan da ya shafi irin waɗannan damuwowi a wurin aiki, dole ne har na rubuta wasiƙa sai na sa hannuna a kai. Don in har ban sa hannu a kai ba, wata rana za a ce cewa wannan abu ba abu mai mahimmanci ba ne ko kuwa wannan baya so a yi abun nan da sauri. Amman har na sa hannu a kai nan to za su san cewa wannan wasiƙa fa gaskiya na gaskiya ne da kuma wannan wasiƙa ana so a biya bukatan da a ciki ko kuwa wannan wasiƙa ya zo daga wurin guga ne. Saboda haka duk wasiƙan da dai na rubuta shi da muhimmanci kaman na wurin aiki ko na wurin da zan tambaya kuɗi ina sa hannu a kai. Indai wasiƙa ne kuma ma abokanai na ba, ba wai na wurin aiki ba to ba dole ne sai na sa hannu a kai ba. Amma dai wasu dai suna sa hannu a kan sakonni kuma na wurin aiki ne kuma abokanai ne kuma 'yan gida ne. Ni ma dai ina son koya sa hannu a kan sakonni gabaki ɗaya.

Sosai ma ina kunna sanarwan apps. Akwai sanarwa masu mahimmanci wanda ba raka so su wuce ka ba. Saboda haka duk apps da wanda suna da mahimmanci ko kuwa wanda nake karɓan wasiku ta cikinsu ko kuwa wanda nake karɓan kuɗi ta cikinsu, ina kunna musu sanarwa. Domin watarana ko bana kusa da wayan, in har dai saƙo ya shiga ko wasiƙa ya shiga ko kuɗi ya shiga, za su sanar da ni. Ko ma a ce bana kusa da wayan ne, in na zo zan gan sanarwan a saman wayan cewa fa ga wasiku an tura maka, ga saƙo an tura maka ko kuwa ga kuɗi ya shiga. In ban kunna sanarwan nan ba to ya zama kenan sai na shiga apps ɗin da kai na kafin zan duba ko akwai wasiku ko babu. Amma dai in na bar sanarwa a buɗe, ba sai na shiga apps ɗin ɗaya bisa ga ɗaya ba. Duk apps da dai wasiƙa ya shiga, shi da kanshi zai nuna mun sanarwa a sama. Kuma gaskiya wannan yana taimake ni sosai. Domin watarana apps ɗin za su muka yawa, aiki zai muka yawa. Bara ka ma zan tura ma wani wasiƙa ba ko saƙonni ba. Amma dai in har sanarwan ya faru to shine za ka san cewa kai akwai wasiƙan da aka tura mun, ba akwai saƙonin da ya tura mun. Abun na taɓa faru da ni kwanakin baya, ban kunna sanarwan app ɗin ba, an tura mun wasiƙa ya kai sati biyu a ciki. Har na zo na kira mai shi, na ta mishi surutu cewa me ya sa ba ka tura mun wannan wasiƙa ba? Ya ce laifina ne ban kunna sanarwa na app ba. Amma wasiƙan ya shiga, ya je yana ta zama a ciki ba tare da ni na sani ba. Daga lokacin haka na kunna sanarwa ma duk apps da nake jira na tura mun saƙo ne ta ciki.

Yadda nake jagorantar mutane shine na ɗaya zan nuna musu cewa ni shugaba ne. Akwai abu da jama'a in ba ka nuna musu cewa kai shugaba ne ba toh ba za su bi ka a baya ba. Wannan ba abun wasa bane ko kuwa wannan ba karya bane. Ko wa da kowa ya san wannan. In har kana dariya da mutane ya yawa toh ba za su ba ka girma yanda ya kamata ba. Ba wai an ce kar a yi dariya ba. Ni ina dariya da mutane a wurin aiki amma dai har ina so in jagorantar su, su bi ni muyi aiki tare. Na ɗaya shine zan nuna musu cewa nine oga kuma ya kamata su ji magana na. In har na yi faɗa wannan, na nuna musu cewa ni oga kuma ya kamata su ji magana na daga can sai zan koya musu yanda za su bi ni. Zan zaunar da su in gaya musu ga abun da dai muna so mu samu ko mu ci gaba ta wannan fanni. Kuma ba wai kawai ka zama shugaba oga ne. In kana so ka jagoranci mutanen koma ka zama jagorantar mutane sai ka nuna musu abun da za su yarda da kai cewa da gaskiya kai fa za ka iya jagorce su. Shine ya kamata zan nuna musu yadda zan jagorce su. Za ka nuna musu cewa aikin nan za ka sa a hannun ka, kai za ka riƙe aikin nan kuma za ka yi da gaskiya. Ka nuna musu cewa a cikinku duka kai za ka yi aikin nan yanda ya kamata. Amma har kana nunawa kaman kana tsoro ko kuwa kar ka san abun da kake yi ba toh mutanen ka a cikinsu ma za su rena ka. Kaga yanzu wannan bai kamata ba. Shiyasa ya kamata ka nuna musu cewa kai fa oga ne kuma za ka jagorce su.

To ni dai gudun fankan da na fi so ya danganta ga a kan ya zafin ɗakin yake. In har lokaci ne wanda akwai zafi da yawa, to zan iya kure gudun duka har irin zuwa biyar. Amma kuma in har babu zafi sosai zan iya rage gudu. Wata rana ma ana sanyi amma har yanzu muna kunna fanka. Kaman yanzu inda muke akwai sanyi sosai. A jikina ma yanzu na sa rigan sanyi, na sa safan kafa sai na sa hulan sanyi. Amma kuma a cikin ɗaki mun ɗan kunna fanka sai dai mun sa gudu na biyu. Dalilin da muka sa gudu na biyu shine ba wai muna kunna fankan dun zafi ba. Kai wai muna so ya korar mana da soro ne. Akwai soro da yawa inda muke saboda haka amma mu kunna fankan ba wata rana cizon soron yana yawa. Amma dai mun fara dora neti wata rana kuma muna fesa maganin soro a cikin ɗaki din. In mun fesa maganin soro to ba lailai ne sai mun kunna fankan ba in har babu zafi. Amma kuma in ba mu fesa maganin soro ba to wata rana dai ko da sanyin ne a cikin ɗakin har yanzu sai mun kunna fanka sai mu ɗan sako gudu biyu ba sosai ba dun yadan korar mana da soron. Damuwa wani kuma shine a cikin ɗakin ba mutum ɗaya ne ke zama ba. Zai yone ina son gudu uku sai wani ɗan ɗakina kuma yana son gudu biyar. A cikin mu akwai wani ɗaya wanda shi ya so sanyi sosai amma dai muna rokar shi ya hakure muɗan rage fankan domin ba mu samu a da fanka wanda yake gudu sosai ba. Amma dai yanzu dai muna barin fankan a kan gudu na uku ne kuma kowa yana jin daɗin hakan.

Ni dai bana da ranar zuwa kasuwa guda ɗaya. In har dai ina da bukatan wani abu ko kuwa wani abu ya ƙare a gidana, ko abinci, ko man shafawa ko mai na dafa abinci ko bana da sabulu, to ni fa zan iya je kasuwa Koma wani lokaci ne inje in siya abun da nake so. Amma dai in har bana da buƙatan wani abu kawai zanje in yi yawo ko in duba wani abun da nake so. Ba wai lailai ina nema abun a hanzari ba, to ina zuwan kasuwa irin a ƙarshen mako ne a haka. Wata rana ni da abokina za muje irin ranar Asabar sai muje muyi sayayya. Saboda haka ina gan ace ranar Asabar ne muna zuwan kasuwa. Amma dai lokacin da ba mu da damuwa sosai ko kuwa babu aiki, babu makaranta ko a tsakiyan mako ma muna iya shigan kasuwa. Sai dai za muje mu gama abunda muke yi da sauri mu koma mu zo muci gaba da aiki a gida. Amma dai in har ranar Asabar ne, to ka gan ba abunda muke yi a wancan ranan. Zamu iya muje kasuwa daga safe har zuwa rana. Muna yawo mu nema abunda muke so, mu ɓata lokacin mu nema wanna shi muke so kafin mu siya mu koma gida kenan. Sannan kuma garin da muke zama ɗin ba sai kaje kasuwa ba. Babu dai rana ɗaya wanda wannan ne ranan kasuwa. Duk lokacin da kike bukatan abu zaka iya ka fita ka shiga cikin gari kuma za kaje ka same ta. Saboda haka ba sai lailai kaje a wani rana ba, ko kuwa in har ace ba kaje ba za karasa wani abu ba. Duk lokacin da kaje za kasamu. Koma mene a cikin garin, shi ya sa ba mu da tabbacaccen rana na zuwan kasuwa. Amma dai a cikin dik ranakin mako ina ganin munfi zuwa kasuwa a ranar Asabar.

Eh, ƙwarai kuwa ina iya duba lambar QR. Ko da shike ba kowace waya ne take iya yi ba, amma ni dai waya na take yi. In har wayarka ma baya yi, akwai irin app da za ka sa a kan wayan, sai zai fara yi. Amma nawa dai ya zo da shi a cikin wayan. In naga abu mai QR ko in naga lambar QR, kawai zan shiga kamara na ne, sai in buɗe, sai in ɗauki hoton abun, sai kawai zai kai ni yanar gizo ya nuna mun mene lambar QR ɗin. Kuma gaskiya lambar QR ɗin yana da kyau sosai domin ko a apps na tura bidiyoyi da wasu abubuwa kamar app mai suna Xender. Shi ma yana aiki da lambar QR. Yanzu ma na gan ko a kasuwa in za ka je sayan abu, ba sai kasha wahala ka na cire katin biya ba, za ka biya da lambar QR. Wasu ma har da gidan abinci yanzu irin na birni da na zamani in har ka je, ba wai za ka je ka na tambayan masu aikin cewa mene akwai na sayarwa ba. Za ka cire wayan ka, akwai lambar QR a can. In har ka buɗe kamara ka ɗauki hoton lambar QR ɗin, zai kai ka zuwa yanar gizo na gidan abincin. A yanar gizon su in, sai ka duba wane abinci ne akwai da kuma nawa ne abincin. Kagan sauƙi ya zo kenan. Gaskiya lambar QR na da muhimmanci sosai. Ina gan dai an fara aiki da shi tun da dadewa, amma dai ta gefen mu a nan, ta gefen Afirka ba mu cika aiki da shi sosai ba. Amma dai kwanan nan sai godiya, na ga mutane da yawa, su gidan abinci ne, su shago na sayar da abubuwa gaba ki ɗaya sun fara aiki da lambar QR. Gaskiya akwai kyau. Ni ma kullum dai irin bayan kwana biyu, kwana uku in ina abu yanar gizo, ina iya haduwa da lambar QR kuma sai na duba shi.

Ni dai lamba na mai albarka ina ganin lamba shida ne. Amma kuma an ce in zaɓa guda biyu zan iya zaɓan lamba shida da lamba huɗu. Domin in na ba ku tahiran yadda lambobin nan suka shiga rayuwa na kuma za ku yarda da ni. To na yi makarantu da yawa ne a rayuwa nan. A cikin makarantu guda biyun da na yi lamban na ke bawa ɗalibi. A cikin lamba na na makarantar da na ke ciki yanzu akwai shida a cike akwai lamba huɗu a cike. Makarantar da na fara yi kafin in zo makarantar nan shi ma akwai lamba shida a cike da kuma akwai lamba huɗu a cike. Yanzu kuma in mun duba gidanmu in mun duba babana kwanan watan da aka haife babana da kuma shekaran da aka haife babana a shekaran da aka haife sa akwai lamba shida a cike kuma akwai lamba huɗu. In har ka duba lamban waya na shi ma akwai lamba shida a cike da kuma akwai lamba huɗu. To dai ina ganin lambobi guda biyun nan suna da muhimmanci a rayuwa na. Watara na ma ina sa waya na a kan caje zan yazo in ci burin duba wani abu in na buɗe wayan kawai sai in kalla cajin yana kan lamba shida da lamba huɗu. Ni dai ban sani mene ma'anan ba amma gaskiya dai kaman lamban na da muhimmanci mini kuma dai ina kalla lamban nan zai kamun albarka a cikin rayuwa na. Saboda haka bana wasa da lamban ko kaɗan. Lambar ɗin ina gan akwai dalili wanda ya sa yana bina sama da kasa haka. Lamba na mai albarka kenan.

To ni dai ba mai son yin wasa bane. Amma dai ban san ko kwallon kafa wasa ne ko ba wasa ba. Domin a cikin wasanni dai wanda za a iya faɗa, ni dai kwallon kafa ne ina bugawa. Tun ina yaro ina son buga kwallon kafa sosai. In har naje makaranta, nayi abu mai kyau a makaranta, nayi karatu, na zo lamba ɗaya a aji, in iyayena sun tambaye ni mene ke so, kullum zan gaya musu a siya mun kwallon kafa, a siya mun kwallon kafa. Yanzu da an siya mun kwallon ƙafan, sai in fita in je ina bugawa. Har yanzu ma da na girma ban daina buga kwallon ƙafa ba. A cikin wasanni dai ina gan na fi son wasan kwallon kafa. Akwai abokina ma, shi ma yana son wasan kwallon kafa sosai. Ina gan a cikin abokanaye na guda uku, wanda sun fi kusa da ni, dukansu dai suna son wasan kallon kwallon kafa. To, wannan shi wasa ne wanda akeyi a fili. Akwai irin wasan da akeyi a kan waya ko a kwamfuta. Ban san ko wancan mazani in rika muku ba. In har zamu sada wancan, to ina son wasan buga gem na waya da kuma na fara koyon sunnuka, shi ma ina buga shi. Amma dai kwallon kafa ya fi mun har ma na siya takalmi na buga kwallon kafa. Mai tsada sosai. Sassan yinn nan ne ke marmarin bugawa. Gaskiya ina son wasa. Ni ba mutum ne wanda kawai yasa aiki da karatu a ƙafa ba. Haka ma da wata rana dai aɗan yi wasa kaɗan domin a shaƙata amintar damuwoyin wurin aiki.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki shine a wurin aiki kowa yana da lambar kowa da kuma akwai abun da ake ce da shi group. Wani app ne. A cikin app na in har an buɗe za a sa kowa a wurin aiki a cikin wannan app. Saboda in har mutum ɗaya ya yi magana kowa da kowa zai iya karanta maganan da ya yi. Amma har zamu bi in nake yin magana ko kuwa sadarwa na gargajiya to abun ba zai yi ba. Dun mutum ɗaya ba zai iya yana yawo ya je same sama da mutane ashirin ya basu sadarwa ba. Shi ya sa muna aiki da wannan na'ura, wannan app akan kwamfuta wanda ana ce da shi group na WhatsApp wanda an sa mutane a ciki. In akwai wani sadarwa ma za a sa wannan sadarwa a cikin group sai kowa da kowa zai iya kalla. In har kuma sadarwa ne wanda ba a so kowa da kowa ya kalla, wataƙila kawai sadarwar ma mutum ɗaya ne to haka ya kasame shi an bisamman ko kuwa kira shi a lambar waya ko kuwa tura mashi wasika ta waya. Amma dai mun jima bamuyi aiki da wasika na rubutun hannu dun wannan dai abun zamanin da ne. Matsalanka da wasika na hannu ko kuwa sadarwa da wasikan hannu shine wannan zaka aike shi ya kai wasikan zai iya buɗe ya karanta abun da a ciki kuma wasikun ba abun da zaka so wani ya karanta ba ne. Shi ya sa kawai yanzu muna yin shi ta waya. Akwai wani hanya ma ana kiranta da shi email shi ma wani hanya ne na sadarwa a wurin aiki.

Gaskiya ne bana son ciyar da hutu a gida. Na fi son ciyar da hutu a wurin da ban san mutane da yawa ba. Don nje samu sabon mutane, in san su, in waye su. Dalili shine ban waye mutane da yawa a garin da nake ba. Abokanai na kaɗan ne. Lokacin da ina yaro ina da abokanai da yawa wanda muna kusa muna wasa tare. Da mun zo mun fara girma kowa ya fara bin hanyar shi. Ba ma magana kamar na da, ba ma da cudanya kamar na da. Saboda haka gaskiya bana son je yin hutu a gida. Ciyar da hutu a gida baya mun dadi ko kaɗan. Da na zo na tafi babban makaranta, sauran abokanai na sun yi aure. Yanzu in naje gida hutu bana ma samu lokaci muyi cudanya da kyau tare da su. Wata rana ma in har an bamu hutu a wurin aiki ko kuwa a makaranta kawai zan zo na abuna a makaranta ne baran je gida ba. Amma kuma gaskiya da akwai so samuwa ne. Zan so in yi tafiya, in je wani wuri, in je in sadu da sabbin mutane. Amma ko ya dai rashin cudanyana da abokanai mutum dai ba zai iya juya baya shi akan gida ba. Saboda haka wata rana dai akwai kyau mutum ya je ciyar da hutu a gida ko da makwabta ne da ƴan uwa wanda ka bar su a can kuje ku samu kuɗan-- samu cudanya kaɗan. Ku gaya ma juna me yake tafiya a rayuwar ku da kuma in har akwai taimako wanda za ku yi ma juna sai kuyi taimako in. Mun san dai wata rana faɗa na shiga, wata rana dai kusancin ku barai zama kamar na da ba. Amma har yanzu mu ƴan uwa ne. Shi ya sa wata rana dai ina son ciyar da hutu a gida amma ba wai shi ne ya fi mun ba. Zama a makaranta ya fi mun. Amma dai don cudanyar da ya kama don aji da abokanai na da ƴan uwa na shi ya sa wata rana zan je in ciyar da hutu a gida.

Gaskiya ne na fi son AC a kan fanka, sai dai damuwan shi ne, sayan AC na da tsada. Fanka na da sauki amma AC kuma sai na masu kuɗi da kuma AC yana jan wutan lantarki da yawa ba kamar fanka ba. Mu dai a ɗakinmu muna aiki da fanka ba mu da AC, amma dai mun je aji inda muke karɓan sakonni daga wurin malaminmu to akwai AC a can gaskiya AC yafi fanka daɗi, domin fanka shi kawai zena busa iska ne, ko iskan me zafi ko iskan me sanyi shi dai baruwan shi. Amma kagan AC kuma zai na busa iska mai sanyi ne kuma kagan AC za ka iya kaɗan juya, kaɗan kara gudun shi, kaɗan rage gudun shi, kaɗan kara sanyin shi, kaɗan rage sanyin shi. Daɗin ka da fanka dai shi ne bai da tsada sosai da kuma muna aiki da shi a wurin koren sauro. In ba haka ba kam gaskiya AC ya fi. Shi ya sa ko in ka je manya manyan wurare ko kuwa gidan masu kuɗi, za ka kalla ba sai da fanka a gidansu amma dai sai AC. Ni ma dai in na zama mai kuɗi, ina ganin zan fara aiki da AC. In sa AC a gidana, in sa AC a motana, in sa AC a ofishina. Don gaskiya zafi ba abun da mutum zai so ba ne in ba dai ba hanya ba. Inda hali kam, ina so a dakin mu ba makaranta ma da mun sa AC aciki amma don ba kuɗi ne shi ya samu na manej da fanka. Amma fankan dai yana mana kokari sai godiya.

Gaskiya ne ina kwana akan gado. Na daɗɗe ban kwana a ƙasa ba domin ina makaranta kuma gaskiya akwai gajiya. Bai kamata in fita daga safe in zo da yamma da gajiya sai in zo in kwana a ƙasa ba. Ina gan kamar zai ƙara min ciwon baya. Saboda haka ina kwana a kangado. Da kuma akwai soro da yawa shi yasa muna sa gadon mu in a ƙasan net sai mu shiga net din. In har mutum zai kwana a ƙasa, kagan bazai shiga net ba kenan. Kuma soro za su na cizon shi. Shi ne wani dalilin da ya sa bana kwana a ƙasa. Amma ba wai bana son kwana a ƙasa ba. Lokacin da nake gida, a gidanmu babu soro domin muna sa maganin soro a ɗaki kuma muna kulle ƙofa muna saukar da labule. To a gida kam ina kwanciya a ƙasa mai kyau ma kuma ni ina jin daɗin shi. Amma dai tun na zo makaranta gaskiya ya jima ban yi bacci a ƙasa ba. Sai dai wata rana, idan ko da rana mutum zai ɗan kwanta ana hira amma ba wai mutum ya yi bacci sosai ba. In har dai zan yi asalin bacci ne, zan hau kan gado abuna in kwanta. Domin gado na yana da laushi kuma ina da abun sa kai. Zan kwanta a kai in yi bacci mai kyau, in na tashi sai in yi karatu. Amma dai ɗayan abokina da yake zama a ɗakina shi gaskiya yana son kwana a ƙasa. Ni kam kwata-kwata in ba dai ina gida ba kam a makaranta ban san ina taɓa kwana a ƙasa ba. Sai dai farin zuwa na makaranta lokacin da ban samu ɗaki ba, na roƙi wasu abokanena na kwana a ɗakin su. A lokacin ne na kwana a ƙasa domin bana da gadon kai na. Amma yanzu da na samu gado kam na daina kwana a ƙasa.

Gaskiya bama amfani da ruwan rijiya. Ruwan da muke amfani da shi a nan ana jan shi daga ƙasa da fanfo ne. Ba wai za mu je muna ja da hannu ba. Sai dai wata rana in har wutan lantarki ya samu matsala, domin fanfon da yake jan ruwa daga ƙasan yana aiki da wutan lantarki ne. Wanda muke kuma wata rana ana iya samun damuwa da wutan lantarki. In wutan lantarki ya samu damuwa, ba fanfon da zai ja mana ruwa daga ƙasa kenan, shine za mu je mu yi amfani da rijiya. Amma ba haka ba, gaskiya bama amfani da rijiya. Fomfom kawai zai ja mana ruwa sai mu je mu buɗe ruwa zai sauka. In mun je banɗaki ma akwai ruwa a can. Indai ruwan sha ne kuma muna sayan ruwa na leda ko kuwa ruwa na gora muna sha. Wannan a makaranta kenan. Amma in har na koma gida, ina aiki da ruwan rijiya domin a gida gaskiya bamu da fanfo. Sai dai wata rana za mu ɗauka wheel barrow wato push-push kenan wanda ake tura ruwa a ciki. Ana iya kiransa Amalanke, sai zan ɗauka da jarakuna a ciki, sai zan je rijiya in je in ja ruwa sai in cika in zo gida da shi. Wata rana kuma ina iya cire kuɗi sai in kira masu sayar da ruwa sai in biya su sai in siya ruwa daga wurinsu. Amma yanzu dai gaskiya na dade ban ibu ruwa a rijiya ba domin ina makaranta. Akwai rijiya indai amma bamu amfani da shi sai in har wutan lantarki ya samu matsala. Yanzu dai ya kai kamar watanni uku ba samu matsalar wutan lantarki ba. Saboda haka yanzu dai zan yi ce bamu amfani da ruwan rijiya.

Kwarai kuwa ina cin tafarnuwa sosai. Don shi tafarnuwa magani ne, yana magungunan abu dayawa. Ba kawai amfanin shi a kamshi a cikin abinci ba ne, amma kuma yana taimako a jiki ma. Wanda ya koya min cin tafarnuwa baba na ne da kuma mama na ita ma tana cikin wannan suka koya min cin tafarnuwa. Domin ni ina da damuwan mura. Wata rana hanci na yana yoyo, wata rana ina tari, wata rana ma yana zuwa da ƙaiƙayin wuya. Sai mama na ta ba ni tafarnuwa sai in ciza ko kuwa in sa a karkashin harce na. Kuma gaskiya shi tafarnuwa in nayi haka yana taimako na sosai da wannan damuwan mura. Banda muran ma gaskiya ina son kamshin shi a cikin abinci. Zan nema da shi tafarnuwa da ginger sai in daka su sai in sa su a cikin abinci kuma yana daɗi sosai. Amma dai wani matsalan da ake samu wa shine ba kowane yake son tafarnuwa ko ginger a cikin abinci ba. Saboda haka in nayi abincin abokanai na ko kuwa 'yan aiki na wanda basa son tafarnuwa ba za su iya su ci abincin ba. Shi ya sa wata rana ban cika aiki da shi sosai ba. Amma in har a ce ni kaɗai ne zan na cin abincin to ina gan duk abincin da zanyi sai na sa tafarnuwa. In ina shayi ma wata rana ina iya nema tafarnuwan in dan daka in sa a ciki sai in nema abu in tsiyaye sai in sha shayi din. Shayi din zai na kam, shayin zai na kamshin tafarnuwa sai ni zan na jin daɗin kamshin kuma zai sake taimake ni da mura da kuma ƙaiƙayin wuya na. Gaskiya tafarnuwa abu ne mai amfani sosai. Wata rana ma ina iya cin shi haka sai dai yana sa warin baki in har zaka shiga cikin jama'a in badai ka wanke hakorin ka ba zaka iya ka fita kaje bakin ka yana ware.

Eh ina son bude taga a ɗaki. Dalilin shi ne, hakan har ka bar ɗaki kofa a kulle, taga a kulle, iska ba zai na shiga da kyau ba. Kuma ɗaki da ya kamata iska yana shiga yana fita. Aman har ka kulle taga ka kulle ƙofa in iska baya shigan ɗaki, ɗakin ma zai iya yin wari. Kuma in har addamina ne, ɗakin zai iya riƙe damshi. In ba dai ana sa kaman tararen wuta ba ko kuwa akwai wutan lantarki ana kunna fanka ya ɗan busa ɗakin ba gaskiya ɗakin zai yi damshi ko kuwa yayi wari. Shi ya sa ne ina bude taga a ɗaki. Zan bude taga sai in ɗaga labule in samu iska ya shiga ɗakin da kyau. Ban da maganan iska ma wata rana babu wutan lantarki bude tagan zai yasa haske ya ɗan shiga ɗaki kaɗan ko ina son yi karatu ko ina so in yi wani aiki kaɗan wanda yana buƙatar haske to hakan ya zama dole ne in bude taga. Sai dai watarana damuwan bude tagan shi ne akwai soro za su shiga ɗakin, wata rana kura zai ya shiga ɗakin. Amma dai banda maganan soro da maganan kuran gaskiya akwai kyau da yana buɗe taga domin a samu iska yana shigan ɗaki da kyau. To shi ya sa ni gaskiya ina bude taga a ɗaki sosai. Wata rana man har da ƙofan zan buɗe shi a ɗan sha iska kaɗan.

Eh, ina iya busa sake sai dai ba na yi sosai. Saki dai abu ne wanda bai kamata ka na yi a cikin jama'a ba. Ko ace kana hira da mutum in ka yi tsakei wani zai kalla ka man ka raina shi ne. Ko kuwa abun da yake faɗa bai da mahimmanci ko kuwa zai kalla ka man kana mashi kallon bai san abun da yake faɗa ba. Bai kamata mutum yana busa tsaki in har ina ma wani magana ba. Amma idan abu ya ɓata min rai ko ina karanta abu bana gane wa ko ni kaɗai dai ina aiki da wayana naga wani abun da bai kamata ba to ina iya busa tsaki amma in har ina magana da mutum ne bai kamata in busa sake ba. Mama na ma da muna girma a gida duk lokaci da tana mana magana sai mun busa tsaki to gaskiya tana duka mu sosai domin ba abu ne wanda ya kamata mutum yana yi ba. Wata rana kuma ba laifin mutum bane, ɓacin rai zai iya sa mutum ya busa tsaki ko a wurin da bai kamata ya busa tsaki ba. Amma kuma dai matsalar shi ne wanda ka mishi tsakin ya ka mata ya gane cewa wace tsakin ba da ga waje na bane. Saboda daga ɓacin rai ko wani abu ne ina iya fidda tsaki ɗin. To ka gan har dukan ku biyun kun gane da wannan sai kai abun da za ka yi shine ka samu wanda za ka rage yanda za ka busa tsaki ɗin. Kaman ni yanzu gaskiya na manta yaushe na busa tsaki ma wani sai dai in yi ma kaina ko ina zama ni kaɗai wan bai yi min ba to zan busa tsaki. Amma dai ina magana da wani kam in ba dai a cikin wasa ba gaskiya na ji ma ban busa tsaki ba. Domin wasu mutane suna ɗaukan shi da zafi a zuciya in kuna magana sai ka busa musu tsaki. Shi ya sa ni na daina, ni bana busa tsaki in ba dai wata rana ba wanda har na ke yi ma kaina ba ma wani ba.

Abubuwan da nake yi da ragowar abinci shine in har abincin yana da yawa to zan buɗe tukunyan da yake ciki domin ya samu yasha iska kar ya bace. In har kuma abincin yana cikin kula ne to kula shi abu ne wanda yake rike da zafi. In na bar shi a cikin kulan abincin za iya ɓace wa. Saboda haka zan juye abincin zuwa cikin tukunya sai in bar shi a buɗe. In har kuma inda nake zaman akwai abubuwa kamar su bera ko kuwa abu na zai iya shiga cikin abincin to zan nemo kwando sai in rufe abincin da shi. In har kuma abincin na ga kamar kafin gari ya baye zai ɓace to wata rana zan iya neman bama wani sai yacin ye kawai. Akan in bar abinci yazo ya ɓace kafin washe gari. Idan kuma akwai wutan lantarki to, inada fridge a dakin mu zamu iya mu dauka abincin sai in sa shi acikin fridge. Sai in ya zauna a cikin fridge din ba zai bace ba. Shi ne abu wanda nakeyi da ragowar abinci. Amma wasu kuma in har abinci ya rage a wurin su, toh basa bari ya kwana. Kawai shi za su zubar ne kawai. Haka kuma yana gani a gidan abinci irin masu saida abincin nan ba sa barin abinci ya kwana ko kuwa abincin da an siyar yau ya rage, toh za'a siyar dashi gobe. Amma dai in har ba'a samu an yi ciniki an sayar da abincin gaba ki ɗaya ba to sauran duka zubarwa za su yi. To ni dai ban ga amfanin wancan ba. Da dai sun samu wa'inda suna buƙata sai su taimake su da abincin. Da in har hakan dai zai fi kyau akan zubarwa.

Gaskiya ba zan iya faɗa ko na fi son zama a kujera ko kuwa na fi son zama a taburma ba. Irin tambayar nan gaskiya ba abu ne wanda mutum zai ya zaba guda ɗaya ba. Amsan dai ya dangantaka bisa ga ko inda kake, inda nake ko kuwa ko na gaji ko ban gaji ba. In har ina son yin aiki ne ko akan kwamfutana ko ina son yin rubutu to kun gan zama a kan kujera ya fi kyau. Amma kuma idan na zo daga aiki ne da yamma ko kuwa na zo daga a wurin karatu ko daga makaranta sai ina son in dan huta to kun gan kwanciya a kan taburma zai fi kyau. Sai dai wata rana damuwan ka da kujeran shi ne in har ka zo na kan kujera ka daɗe zai iya kawo matsala kamar ciwon baya. In har ma ba ka iya zama da kyau ba da kuma wasu kujerun ba a yin su yanda za su zama da kyau. Wani wayyanin shi ba laushi to in har mutum ya zona tafi ɗayawa a kai, zaka ga in ya tashi zai ji bayan shi ko konkoson shi yana dame shi. Amma taburma kuma shi abu ne wanda in ka zo na a kai, za ka iya ka canza zama kuma ka kwanta in har akwai filo saboda karar ya dame ka sosai. Ni dai a yanzu haka ina zama a kan kowane, ko kujera ko taburma. In ina da aikin yi wanda zai buƙaci in zo na to zan yi aiki da kujera. In har kuma ina son in huta ne ko in dan mike to zan nemi taburma ne kawai in shimfiɗa in hau kai. Kwanan ma ina yi wata rana a kan taburma in har irin akwai zafi sosai to muna iya fita da taburma waje sai mu kwanta har gari ya waye. Kujera kuma shi yana da muhimmanci domin ni ɗalibi ne saboda haka rubutun da nake yi da karatun da nake yi ina iya yin shi nan a kan kujera da kuma teburi na.

Wato ni dai ina aiki da sabulu mai suna Siri. Wata rana kuma akwai sabulu da ake ce da shi Dudu Osun, shi ma ina aiki da shi. Ni dai ba irin mutum ne wanda yana da irin sabulu guda ɗaya ba. Akwai mutanen da za su faɗa, "Ni dai in ba sabulun nan ba, ba zan yi wanka da wani sabulu ba." To ni dai bana haka. Ko wani sabulu na samu, zan yi wanka da shi. Kawai dai ina son abun da zai yi kumfa ne. Bana son shi wurin wanka ina sauri zan je wurin aiki ko zan je makaranta ko mal-malam yana jira ni a aji, amma sabulu baya kumfa. Shi ne kawai damuwa na. Na samu sabulun da yana kumfa da kuma sabulun yana da kamshi. Akwai wasu sabulun da bana son kamshinsu. Kuma akwai sabulu mai suna Eva na taɓa amfani da shi a da sai na zo na daina. Dalilin da ya sa na daina aiki da shi shi ne kamshin sabulun baya mun dadi sosai. Ba sabulu kaɗai ba mahadar main shafawa ba. Ina zaba daga kamshi ne. Bana son wanda kamshin yana da irin ƙarfi haka. Idan yi dai kamshi kamar yin ayan itace, ko irin kamshin lemu ko kamshin ayaba ko wani dai abu haka. Kuma yana sa ka mun turare wasu turaren to in har kamshin ya mun yawa yana iya sa ni in yi matisha ba. Saboda haka gaskiya bana da sabulu guda ɗaya wanda nake aiki da shi. Duk wanda na samu kawai zan iya aiki da shi. Amma dai ina neman wanda suna da kumfa ne. Shi ya sa ina sayan shi Dudu Osum da kuma Siri. Duk su sabulu ne masu daɗewa kuma suna da kamshi kuma suna da yin kumfa sosai.

Eh, ina, ina kare wayana daga kwayar kuta, domin akwai abubuwa masu mahimmanci da yawa wanda ke a jakar wayana. A zamanin kwamfuta yanzu, in har haran mutum na rike da waya, to abubuwan na kan waya in babu dai na wasa ba. Ana iya sa abu makaranta a kan waya yanzu, ana iya sa abubuwan aiki har da kuɗi ma, asusun kuɗi mutum zai sa a kan waya, har da su documents na shi na wurin aiki, su profile aikin shi da baki ɗaya mutum zai sa a kan waya. Saboda haka in ba ka sa abun da zai kula da wayan ba, to in wani abu ya faru za ka rasa duk waɗannan abubuwan a kan wayan ka. Yaka ma dai in har mutum ya saya waya sabo, sai neman kamar app na antivirus, amma dai irin wayan zamani kamar nawa suna zuwa da shi a ciki, ba sai ka neman app din ka saba. Saboda in har an tura maka wani abu ko wani abu ya shiga wayan ba da saninka ba, wannan zai iya sata maka wani abun da ka sa a ciki ko wannan zai iya ɓata maka wayan. Shi wayan da kan shi zai hana abun daga faruwa. To gaskiya yana da muhimmanci sosai a kan waya dai ace mutum yana da kwayar kuta in ba, in ba ka ba to cutan zai iya shiga wayan ya sassace abubuwa.

Ni dai yanda nake kula da gashina shine ina wanke shi. Akwai abun wanke gashi wanda ana ce da shi shamfu. In ba na da shamfu kuma ina aiki da sabulu in wanke shi. In na wanke shi sai in nema abun tace kai sai in tace shi. Amma dai in har yin aski ne gaskiya. Ni ban cika yin aski sosai ba. Ni ba mutum ne wanda yana son yin aski ba. In har ma ace abokanaina ba su ce mun mu je mu yi aski ba to zanyi zo na wata rana har wata biyar ma ban yi aski ba. Gashin kawai zai ta girman abun shi amma kuma ba wai ina barin shi da datti ba ne. Kawai dai ba zan je a rage shi ba ne. Amma dai zan na wanke wa, zan na shafa mishi mai, zai na walkiya. Kuma ban da gashin kai, ina da gashin gemu shi ma da yawa. To, dukansu biyu dai ina kula da su sosai. Ba na zuwa dai a yi man aski ko kuwa a rage su. Amma dai ina wanke su, ina shafa musu mai. Lokacin da kuma na samu lokaci ina jena yi aski in to kyau na zai karu sosai. Yanzu ma ina so inna je nayi aski. Zan sake sama gashin dayi baƙi domin in sake sama baki. Kirin launin sa ya zama baƙi da kyau. Domin shi gashi abu ne mai muhimmanci. Ya kamata dai mutum na kula da gashin shi ko da kai ba na mace ba ko kai na miji ne akwai kyau mutum yana kula da gashin shi sosai. Shi ya sa daga yanzu ina son fara kula da gashina domin yana haske, yana yin kyau kuma ina son fara aski ko wani sati. A ƙarshen mako kenan. Ba na so ina bari kai in ya cika ban yi aski ba. Bana so sai mutane sun gaya mun in je inyi aski kafin na tashi in zo yin aski.

Ni dai ba na da tabbacaccen lokacin zuwa kasuwa. Ina iya zuwan kasuwa a duk lokacin da ya kama. In har a ce ina bukatan wani abu ne kuma fa ba ina zan iya samawa ba in ba kasuwa ba. Zagan dole zuwan kasuwa ya kama ni kenan. Amma kuma in har ba irin zuwan kasuwa na hanzari ba ne, irin na cikin kwanciyan hankali ko wata rana ina son je in duba kaya a gwanjo to ina fi son zuwa kasuwa a ƙarshen mako. Domin lokacin ba makaranta ba aiki ana hutawa, mutum zai je kasuwan daga safe har zuwa yamma ba a cikin hanzari ba, ya duba abun da yake so, ya duba me kyau sai kuma in siya. Amma kuma in har irin mutum ya je kasuwa a tsakiyan mako to ka ga zan na hanzari domin ina son koma gida ko kuwa zan koma in zo in karɓa aji ko kuwa zan koma wurin aikina. Saboda haka ba zan iya samu in yi yawo a cikin kasuwan in nema irin abun da nake so in ba. Ko na ga wanda ba kyau kawai zan ɗauka in tafi da shi ne domin bayan da nake iya, bayan da na iya ina sauri. Amma kaga har na ja a ƙarshen makon nan to ina da lokaci ba hanzari zan nema abun da nake so sai abun da ya mun shine zan ɗauka. Saboda haka ba na da dai tabbacaccen lokacin zuwa kasuwa amma dai a ƙarshen mako ne ni na fi zuwa. Da kuma abokina, akwai wani aboki nan da yana kira na in raka shi zuwa kasuwa. Shi ma ya zo zuwa kasuwa sosai saboda haka duk lokacin da ya kira ni in har dai ba abun da nake yi zai ce zai biya mana kuɗin mashin ya raka shi kasuwa mu je mu siya abu. To ni in dai na iya ciniki shine abu na ɗaya. Saboda haka in za mu je kasuwa yana so ya kira ni mu tafi tare domin har zai siya abu zan mishi ciniki da kuma na iya neman kaya masu kyau. Shine wani dalilin da ya sa yana ɗauka na mu tafi kasuwa tare da shi. Kuma gaskiya ni ma ina jin daɗin zuwa kasuwa tare da shi domin bai zai baka wahala sosai ba. Da kaman wasun da za su je kasuwa ba su san me za su siya ba sai ku ta yawo kawai sama da ƙasa a cikin kasuwa har ku gaji ba ku siya abu guda ɗaya ba. A, shi baya iron wancan. In mun je kasuwa da shi za mu je straight wurin da muke bukatan abun sai mu je mu siya, mun biya kuɗi sai mu koma gida lafiya. Wata rana ma zai iya siya mana abinci. Akwai lokacin da ya siya mana daffafen masara da muna zuwa daga kasuwa sai ya je ya siya mana dankali ma a hanya da muna zuwa daga kasuwan. Da kuma nan garin da nake zama ba wai akwai rana ne ɗaya na cin kasuwa ba. Ko wane rana kasuwa na aiki. Amma in har na koma ƙauye to ranar Alhamis ne ranar cin kasuwan mu. Amma ka je ranar Alhamis nan ba to kasuwa ya wuce ka kenan. Wani abu baza ka samu ba sai wani Alhamis ya dawo. Amma wannan garin ko wane rana ko wane lokaci za ka shiga kasuwa kuma ka samu abun da kake nema. Shine daɗi na da wannan garin. Saboda haka kasuwa dai wuri ne wanda nake zuwa ko wane lokaci amma dai na fi so zuwa kasuwa a ƙarshen mako.

Kai, kai, kai, ni ba na taunawa goro fa. Ni ba tsoho ba ne gaskiya. Ni ban samma nin samari suna tauna goro ba. Amma dai akwai, ba ra a rasa ba. Wata rana dai ina iya ci in mamanmu ta je aure ta zo da goro ko kuwa in har an kawo mana goro zuwa gida ko na suna ko na aure to wata rana zan ɗauka dai in sa a bakina in gwada tonawa. Ba wai dun na ke so ba. Haka kawai dai karan ba ne. Sai mamana ta ce cewa ba kyau fa kar ina cin goron kar in, saɓa da ci amma dai gaskiya ba na tauna goro. In har na mijin goro ne to wancan ina ci babana kafin ya rasu yana ba mu mijin goro mu ci wai yana sa ido yayi kyau. Ko da shike dai akwai ɗaci amma dai ina son cin shi. Amma shi ɗayan goron gaskiya to ban saba ci ba dai. A rayuwana ba zai kai sau biyar ne ace na ɗauka na sa a bakina ba. Amma tsofaffin mutane kuma suna son abun sosai. Ni ban san meye ne dalilinsu ba. Ko yana bugar da su ne ko yana sa su yi tunani da kyau ne? Ni dai ban sani ba. Ban ma san waye ne ya fara kawo hirar goro da maganan goro a cikin tsofaffin mutane ba. Abun kam tun suna yara ne za su fara ci ne ko kuwa sai sun zama tsofaffi ne sai a ce to yanzu fara kai ka tsufa, kai tsoho ne saboda haka gashi goro ka fara ci. Baka ci goro ba to baka cika asalin tsoho ba ke nan. A'a, tun har haka ne ke nan ai. Muma in mun girma za a zo a na ba mu goro mu ci ke nan. Amma gaskiya ni ban san ma zan na cin goro ba. Akwai abubuwa dayawa wanda za ka gani kana so kana tauna. Ka san wasu mutane dai bakinsu ba ya zama shiru. Wataƙila shi ya sa suna cin goro. Amma banda goron akwai wasu abubuwan da za kana tauna ko irin su cin gum ko biskiti ko ka nemi gyaɗa ko kuli-kuli kana ɗan taunawa a bakinka. Akan cin goro. Na ji ma ɗa ɗaliban makaranta suna cin goron domin yana iya hana bacci. In har sun zo rubuta jarabawa kuma suna da abu dai wanda ya kamata su karanta wanda ba su karanta ba to in sun ci goro zai iya yana hana su bacci sai su zauna da dare idonsu a buɗe su yi karatu.

Ni dai na fi son shinkafa. Ni mayan shinkafa ne ba kaɗan ba. Yau ma sanda na ci shinkafa da wake. Ba wai dai ba na son tuwo ba ko kuwa ba wai ne da tuwo muna faɗa ko kuwa tuwo ya kashe kakana ba. Kawai dai ni na fi son shinkafan ne. Tun muna yara mun girma muna cin shinkafa. Har baba na ma kullum abun ya fita a kanshi, an ce mu je mu dafa abinci, sai shinkafa. An ce ma kannena ma suje su dafa abinci sai shinkafa. Abun dai yana mana daɗi sosai. Lokacin na ɗauko dai ni yaro ne, shi ya sa mu ke son shinkafan. Amma ga shi dai yanzu mun girma. Daya shekara ashirin da huɗu, dayan shekaran shi ashirin da biyu. Amma har yanzu dai muna son shinkafa sosai. Tuwo ma dai abu mai kyau ne. Ba wai ba na son tuwo ba. Ina son tuwo da miyan rama. Ina son tuwo da miyan yakuwa da aleho. Ina son tuwo da miyan soɓo. Amma dai ina gan shinkafan dai shi ya fi mun. Ko a makaranta haka, ba na dafa tuwo kowani lokaci. Zan iya dafa shinkafa ma kwanaki biyar, sai in zo in dafa tuwo ma kwanaki biyu ko kwanaki uku, sai in zo sake dafa shinkafa ma kwanaki biyar. Akan dai ina dafa tuwon, watarana man na dafa shinkafan in na gaji da shi, zan iya dafa taliya ko kuwa shinkafa ma zanyi dafa shi ayi kaman dafa duka. Watarana kuma zan iya dafa shi da miya daban. Watarana kuma zanyi dafa shi sai irin a ci da mai da yaji. Tuwo kuma watarana ina yin miyan yakuwa da aleho. Watarana ina yin miyan karkashe. Watarana ina yin miyan kuɓewa. Miyan kuka dai ban taɓa yi ba. Amma dai ina da kuka a wurina, ana turo mun daga gida. Abun da nake yi da kukan shine ina yin ɗan wake. Dun ɗan wake ma wani abinci ne wanda nake so sosai. Amma dai a cikin duka abinci, gaskiya ne kam shinkafa na fi so.

Yanda nake magance matsaloli a aiki shine ina yin abun a natse da kuma a hankali. In har an samu damuwa ko matsala a wurin aiki, ba wai zan bar abun ya ɓata mun raina ko in je in fara zagin mutane ba. Wani abu a rayuwa nan shine a lokacin da abu yake so ɓata maka rai ko an maka abun ɓacin rai, wanda ranka yana so ɓaci kuka yi magana. To a irin wancan wurin, ka yi shiru kar ka yi magana, ka yi tunanin abun da kake so ka faɗa. Domin in har ba ka yi hankali ba, abun da ba kyau zai fita a bakinka. Saboda haka duk lokacin da an samu matsala a wurin aiki, ni dai abun da zanyi shine zan yi shiru. Ba zan bari daga abun da ya faru ya ɓata mun raina ba. In har na huce sai in kira wannan da suka kawo damuwa a wurin aiki ɗin sai in zaunar da su, in gaya musu yanda za su yi abu a nan gaba da kuma in har akwai hukuncin da ya kamata in musu sai in musu. In kuma matsalar ba daga wurin mutum ba ne, daga wurin aikin ne ga baki ɗaya aka samu matsala, to zan kira kowa da kowa a wurin aiki ya sadu sai muyi magana mu tau-tauna. Kuma ko da ni ne shugaban wurin aiki, ba zan faɗi cewa ni kaɗai ne kawai zan yi magana ba. Ina so kowa da kowa wurin aiki ya ba da umarninsa sai mu ji umarnin wane ne zai fi daidaita a cikin aiki. Ba wai muna aikin duk mutum ɗaya ba ne, muna aikin ma dukan mu ne. Saboda haka kowa da kowa zai ya kawo nashi abun da yake gani zai sa ci gaba a wurin aiki. Sai in har mun zauna mun haɗa dika, to haka an samu cin gaba. Ba mutum ɗaya na samu cin gaba ba. Kowa da kowa wurin aikin mu ya samu cin gaba kenan. Wata rana kuma in har abun ya fi ƙarfin mu, zamuyi kira na sama da mu ya zo ya taimake mu da matsalolin. Ka san wata rana ko ya ilimin ka wanda ya daɗe a cikin aiki fiye da kai zai yafi ka sanin yaya abubuwan suke tafiya. Shi ya sa ina da cuɗanyar mai kyau da mutanen da suke sama na a wurin aiki. Saboda in har mun samu matsala wata rana, zan iya kira su su bani shawara ko su zo su taimake mu da yanda za mu cire kan mu daga cikin matsala nan domin mu samu wurin aikin mu ya ci gaba.

To, lokacin da dai ruwa yake zuwa, abun da nake yi shi ne in har ina gida, zan kukulle ƙofa zan kukulle taga domin kar ruwa ya shiga ɗaki. In har kuma ba na gida, zan kira wani wanda yana gida ya kukulle ƙofofi ya kukulle tagogi domin kar ruwa ya shiga gida. Ba na so dai ana ruwan sama sai a za nuna ruwa ya shiga gida. A makaranta ma inda nake, mu muna zama a gidan sama ne. Mune ne muke sama, ba ƙasa ba. Saboda haka in har an yi ruwan sama da sauƙi kawai zai ya shiga cikin ɗakinmu. Kuma inda muke, in gaskiya ana ruwa sosai. Domin shekaru biyun da suka wuce ma sassan yana yin ruwan da ake ya wurin nan. Akwai wani babban dam na riƙe ruwa. To, yadda aka yi ruwan yayi yawa har dam na ya cika ya fashe haka akai ambaliya. To, muna zama cikin asibiti ne. Ruwa ya cika asibitin nan gaba kiɗaya har ruwa kusa haɗe rabin inda muke zama a cikin asibiti. Duk mu ɗalibai ne muna karatu a cikin asibitin domin mu zama likitoci. Kuma akwai wurin kwananmu a cikin asibitin. To, ina gan mun kai mako guda biyu dai ba mu je aji ba, ba mu shiga asibiti ba. Komai da komai dai an sayar da shi. An ce sai ruwan ya shanye gaba kiɗaya kafin mu zo mu ci gaba. Su na'urorin da ake aiki da su a cikin asibiti na kula da mutane, na ba ba mutane magani gaba kiɗaya su maɓɓace. Sanda dai shi oga na asibitinmu gaba kiɗaya ya fita ya yi roko da manya manyan ƙasashe na duniya su ɗan taimaka da kuɗi mu samu mu siya sabbin na'urori a samu ana taimakawa ma mutane a wurin ba su magani. Gaskiya wancan ambaliyan ya kawo matsala sosai. Shi ya sa duk lokacin da ina gan za a yi ruwan sama, to in akwai kayan naga wanke a kan igiya, zan kwashe. Ko ba kaya na ba ne dai, zan kwashe in ajiye wa mai shi. In ya so mai shi ya zai nema daga baya. Ya fi dai akan a ce ruwa ya jiƙa mishi kaya ya zubar mishi da kaya a ƙasa. To, shi ne ne abun da nake yi in har dai ana yin ruwan sama.

Ni na fi son kallon fim na faɗa. Ina son fim da yake faɗa a ciki sosai. Wato irin su Beta Teen, irin su Fast and Furious. Faɗan ma ina fi son irin faɗan America, amma wata rana dai ko fim na China wanda yake faɗa a ciki ba damuwa, ko Indian fim ma na faɗa ba damuwa. Amma ni na fi son na America. Sai kuma wata rana man da fim na faɗa ina son irin kallon fim na rayuwa, irin wanda za a nuna irin abun tausayi tausayi a ciki, ko irin fim da zai sa mutum kuka to irin wancan ma ina kalla. Wata rana ma ina iya kallon irin fim na soyayya, irin wanda ake soyayya a ciki. Yan India gaskiya sun iya wannan, su da yan Korea sun iya fim na soyayya sosai. Amma fim na Najeriya kam gaskiya ban cika gani ba domin yawancin su basu haɗu ba. Amma dai akwai ɗaya ɗaya kwanakin nan gaskiya suna kokari suna fitar da irin finafinai masu kyau kyau haka. Saboda haka ko na Najeriya ma dai in na samu wanda ya yi kyau sosai na ga ana magana a kai kuma mutane suna son shi to ni mazan ce bari inje in gwada sauke shi a wayana sai in gwada kalla. Amma dai wanda dai ni dai nafi son gani shi ne irin fim na faɗa. Ana harɓi da bindiga gaskiya ina son fim na sojoji ma wanda za a nuna sojoji a cikin daji ko wani ƙasa yana faɗa da wani ƙasa ko kuwa sojoji suna faɗa da yan ta'adda sai a nuna su jiragen sama, su jiragen ruwa, su navy da su waye waye to gaskiya ni ina son irin wannan finafinai. Amma kuma in ban samu ba. Kuma na soyayya in dai zan iya kalla. Fim na Hausa ma dai ina iya kalla amma dai ba sosai ba kawai dai don shi yana bada dariya ne.

Ina fi son zama a birni, ba na son zama a ƙauye. Ina gan ƙauyen mu mabe fi so biyu ne na je ba. Akwai lokacin da mun je da baba na tun yana da rai da kuma na biyun da muka je shine biznen baba na lokacin da ya rasu. Gaskiya zaman birni ya fi dadi domin har a birni kake akwai abubuwan yi da yawa kamar wurin wasa, wurin da za ku je ku shiga ruwa ku yi bulle, za ku je ku ci abu masu dadi kamar su ice cream. Amma kuma in har kuna zama a kauyen nan to wasu abubuwan gaskiya ba za ku samu ba. Daɗin ka da zaman ƙauye shine za ka haɗu da ƴan'uwan ka, su ƴan'uwan baban ka da ƴan'uwan maman ka wanda kun jima ba ku haɗu ba. Amma dai in har wurin yawo ne wurin zuwa da wurin shaƙatawa to ina gani dai birni in yafi ƙauye. Shi yasa ni nafi son zaman birni akan zaman ƙauye. Amma kuma a zaman ƙauyen shine kana da gata ace mutum kamar ni wanda ya daɗe bai je ƙauye ba yau ina je ƙauye za su marabce ni sosai. Za su nuna mun abubuwa, za su nuna mun wurare. In na isa a ma har da matan aure za su ba ni. Amma in har ina zama a birni ne, ka gan zaman birni kan kowa yana yin aikin gaban shi ne ba wanda ya damu da aikin wani. Kawai dai yawon da za ka je, idon ka zai buɗe da kuma za ka haɗu da mutane da yawa. Shi ne kawai daɗin birni akan ƙauye in. Amman ba haka ba kam, dukansu biyu dai ina gan suna da daɗi. Amma dai in har za'a ce zaɓa ɗaya gaskiya ne dai zan zaɓa birni. Kodon wutan lantarki da kuma shi network na yanar gizo. Ni mutumi ne wanda yana son aiki da wayar shi kullum. Ba na son inje ƙauye in je inyi sati ɗaya. Ba zan iya hau yanar gizo ba, ba zan iya soke fim a waya na ba to gaskiya ni abun ba zai mun dadi ba. Amma a birnin nan akwai network na yanar gizo zai yana sauri. Za ka duba duk abun da kake so ka duba a lokacin da ya kamata.

Eh ina rubuta kashe kuɗin aiki don gakan aiki ba na mutum ɗaya bane kuma wurin aiki ba kuɗinka kaɗai ne a ciki ba. Mutane dayawa ne sun sa kuɗin su a ciki. Bai kamata ka yi a wurin aiki in har an ba ka kuɗi a hannunka ka je ka yi abu da shi sai ka je ka yi sayayyan ko ka je ka kashe kuɗin ba tare da ka rubuta ko ka gaya ma mutane ga inda kuɗin yake tafiya ba. Saboda haka in har ba ka yi wannan ba, shi wurin aiki in abubuwa ba za su tafiya inda ya kamata ba. Shi ne ya sa in har an aike ni yanzu in je in saya abu a kasuwa, zan rubuta ga kuɗin da na kashe na mashin, ga kuɗin da na kashe a sayan abun nan. Kuma su da suke wurin, sun da suke kasuwa, wannan suka siyar mun da abu, zan ce su rubuta mun kuɗin da suka siyar mun da abu domin duka biyu zan ɗauka in mayar da shi wurin aiki. Wannan abun ana yi domin faɗin gaskiya ne. In har kai kana haka wurin aiki, to ogan ka wurin aiki man zai ji daɗi. Ba wai an ba ka kuɗi ka je ka saya abu ko ka je ka yi wani abu a wurin aiki sai ka je ka yi sai kuɗin da ya rage kawai ka sa a aljihun ka ba. In har kana mai da sauran kuɗin da su rage wurin oga, to shi zai ji daɗi. A nan gaba kuma zai yarda da kai. In har akwai wani abu wanda ya kamata a yi a wurin aiki ko akwai wani ƙarin masayi to zai maka wannan ƙarin masayin. Amma in har kai ba ka da gaskiya, ba ka rubuta adadin kuɗin da ka kashe, in ka je ka saya abu ba za ka zo ka faɗa ga nawa ne na siya ba, ba za ka rubuta ga kuɗin da ya shiga ga kuɗin da ya fita ba. Yaya kake so mutane su yarda da kai? Ko ba don yarda da kai ba ma wannan dole ne a wurin aiki. Domin aiki shi abu ne wanda wata rana akwai riba wata rana kuma akwai faɗiwa. In ba dai an rubuta adadin kashe kuɗi ba to ba za a iya san ko aikin yana da riba ko kuwa yana da faɗiwa ba. Saboda haka akwai muhimmanci ana rubuta wa. Ni kuma ina rubuta kashe kuɗin aiki ga baki ɗaya.